Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi, ina son wasan buga kwallo, wasan tseren mota, wasan tseren keke, wasan langa, wasan tsere na gudu na mutane kenan. Sannan kuma ina son wasan doki shi ma. Duk su ne wasannin da na fi so. Ko da yake wasan da na fi so dai duka, baki ɗaya duka duka dai ma a cikinsu shi ne wasan tseren mota. Wasan tseren mota ina son wasan tseren mota saboda ina son in ga ana ƙose mota, a taho da gudu zuuu sai aka ƙose ta, aka ƙose ta in ga ta tayar da kuran nan ko kuma ta fitar da wannan hakkin da take fitarwa na taya. To abin yana burge ni, yana ba ni sha'awa sosai da sosai. Wai ima ina son in ga cewar ina yin irin haka amma kun san mainene har yanzu har gobe ban yi mota ba. Shine abin mamakin. Ba kuma ina son in ga ina gudu da mota, ina ƙose ta, nai gudu na bugi wannan, na bugi wancan a ba fa mutane ba. A tseren in bugi, in bugi ƴan takarkaruna wanda muke tare da su.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka, nakan tashi na motsa jiki, na, na, na motsa jiki, na yi tsalle, na je gudu, na dawo, na ɗauki abu mai nauyi, na riƙa ɗagawa sama. Haka abin da nake yi. Sannan kuma bayan nan zan zo na yi wanka. Dan na yi wanka sai kuma in zo na wanke baki. Duka daman wanka da wanke baki duk a waje ɗaya nake yi. Bayan na gama wannan zan shirya. Idan na shirya sai kuma in je in nema abinci. In je in nema abinci na ci. Bayan nan in da makaranta na je makaranta, in da akwai wajen aiki na je wajen aiki. Ke nan abin da nake yi da safiya.

Ya kake haduwa da abokan cinikinka? Hm, yacce nake haduwa da abokan cinikina, wani sa'in muna haduwa dasu ta yanar gizo-gizo, ta yanar gizo-gizo, ta shafukan na yanar gizo-gizo. Sabida atanan nafi yin kasuwanci na da yawa. To atanan muka fi haduwa dasu ko kuma in munje kasuwa a nan ma muna haduwa dasu. Amma ta yanar gizo-gizo muka fi haduwa dasu abokanan kasuwancin nawa kenan. Ta nan muke kasuwanci, na na su siya kaya, su tura mun da kuɗi, ni kuma na tura musu, in sa musu a mota a kai musu inda suke a baki. Da duk inda suke za a kai musu. Imma mota ne, in jirgi ne duk zan sa a kai musu duk inda suke so za a kai musu ko kuma duk inda suke. Ga inda na fi haduwa dasu a shafin yanar gizo-gizo ne sannan kuma sai kasuwa. Daman kasuwa su kuma ai zuwa suke yi. A nan muke kasuwanci, za su zo su siya kaya, su bani kuɗi, su ɗauki kaya suyi tafiyar su. To shima a nan ina haduwa dasu. So waje biyu kenan nake haduwa da abokanan kasuwanci na, da shafin yanar gizo-gizo da kuma kasuwa.

Am menene abin da kake yi don yin nishaɗi? Abin da nake yi don yin nishaɗi ni ni kaɗai suna da yawa. Don dai in sa marwar kaina farin ciki, abubuwa da yawa. Hmm nakan fita na yi wasa ni ni kaɗai, ko kuma na samu cikin abokanaina mu zauna muyi wasa, muyi hira, muyi raha, mu bawa juna nishaɗi gaba ɗaya. Ko kuma na kan zauna ni ne kaɗai, na saurari karatu. Dan shi ma haka yakan sa nishaɗi. Bayan nan ma, hmm akwai abubuwa da dama wanda suke sa nishaɗi haka.

Yanzu dai ka yi shiru, zan yi recording. Kana jin tsoran kwari? Kai, ba ƙwarin da nake jin tsoro, in dai ba mai cizo ba, irin su cin cinnaka, da su, da su ƙunama, da su mizanci. Sai dai abubuwa dai masu cutarwa su ake jin tsoro. Amma dai sauran kwarikan duk ba'a jin tsoron su, bana jin tsoron su. Bai kai ba.

Sau nawa kake share ƙura? Ai ni ban ma san sau nawa nake share ƙura ba dai a rana. Sabida yanayin da muke ciki na hunturu, kuma ga aikin da akeyi na titi a unguwarmu, to ƙura yana tasowa sosai da yawa, yana shigowa cikin ɗaki haka kan kaya, abubuwa dai yana amfanin mu. To, gaya sau nawa nake share ƙura, ai ban ma san sau nawa bane ba. Sabida indai ƙura ta sauƙa to sai an kakkaɓe, indin kana son ka ga daidai. To.

Yaya teburin ku yake a wajen aiki? Teburun ku a wajen aiki yake? Teburun mu a wajen aiki, teburi ne haka babba haka sai aka raba shi kwana kwana aka raba shi lungu lungu, sako sako haka aka raba shi, gida gida aka raba shi to. In aikin duk aikin da ka ke, kowa da nashi teburin duk ma'aikatan gaba ki daya kowa da nashi teburin, so haka teburin mu yake.

Sau nawa nake share gida? Ya danganta. Saboda yanayin kurar da muke ciki yanzu, nakan share gida so da yawa, dai gaskiya. Saboda zan yi shara da safe idan na tashi, da rana idan na dawo, shima in gida yayi ƙura, yayi datti, shima na kan share. Sannan kuma idan na dawo, shima da yamma haka, gida yayi ƙura, yayi datti dole zan yi shara. To dai bana barin dai gida da shara. Kuma sannan akwai janaral wannan sabis da ake yi gabaki daya duk sati, duk sati. Sati ya zagayo haka nayi janaral cekin gabaki ɗaya ko ina da ko ina a share. Ko ina da ko ina a share a goge. Komai ya fito ta tas fes, fes, fes. Komai ya fito yana kyelli, yana haskakawa. Ba wani dattin da za a baje a cikin gida. So kuma sannan akwai kwali ma da ake. Kwali ma shine wanda za'a fito da kayan dakin gabaki daya. A fito da dukkan wani kaya na gida a share, a wanke jikin garu haka, in ya kama ma da fenti, in za'a yi sabon fenti, a yi sabon fenti. A sa sababbin kayayyaki a cikin gidan haka. To, wannan kuma duk shekara ake yi. Kwali ma kenan. So gabaki daya in gaba za'a zauna da wani datti ba ko wani ƙura.

Yaya nake daidaita aiki da rayuwa? Yadda nake daidaita aiki da rayuwa, aikin da naga zan iya wanda ba zai shafa rayuwata ba, ba zai yi takura mun ba, ba zai tamineni ba shine nake yi. To shi ya sa kome ina aiki tafiya daidai da rayuwata. Zanyi aiki kuma sannan zanyi rayuwata normal ba tare da wata takura ba. Shi ma zanyi aikin daidai ba tare da wani takura ba ko wani, uh, wani musgunawa kai ba shine. Amma in duk wani aikin da nasan cewa bai yi daidai da rayuwata ba bana yin shi, bana yin shi. Amma duk aikin da na san cewa zai yi daidai da rayuwata nakan daure in dage na ga cewan na yi shi don na samar wa kaina wani abun da zai riƙe kaina da kaina shine. Amma duk aikin da na san cewa zai shiga rayuwata, zai, zai shiga rayuwata, zai shiga wasu abubuwan da nake yi a rayuwa yau da kullum wanda ya kamata ace nayi su wanda ko kuma bai kamata ace nayi su ba in zai sani nayi hakan to nakan rabu da wannan aikin kuma sannan na je ni aikin da zai sani nayi abun da ya kamata wa kaina, wa rayuwana ga baki ɗaya kuma sannan wa al'umma ga baki ɗaya ma.

Ina da dabbar gida? Hm. Ina da dabbar gida. Ni ko na ke ma da dabbobin gida. Ina da kajin Hausa, rago, shanu, um, um, wannan na turawa, kajin nan na turawa. Shima duk ina da su. Duk ina da dabbobin gida saboda ni manomi ne. Ina yin kiwo. Ina da su geese, su talo-talo duka. Inma kuna so ma zan iya kawo muku. Dukkansu duk ina da su, su zabi. Duk dabbobin gida ne gabaki ɗaya duk ina kiwon su. Sabolida ni manomi ne. Ina da, ina, ina, ina da keji wanda nake sa su. Though dai ina, um, ina so dai in buɗe, um, babban gidan gona haka to har yanzu dai ba a samu ba dai an buɗe. Amma duk wani dabba dai ta gida, ƙarama wanda ake iya kiwatawa a gida, to ina kiwatawa. Su shanu, rago, su zabi, su kajin Hausa da su agwa, su talo-talo, su geese da kuma su agwagi. Shima duk ina kiwatawa duk dabbobin gida. Ƴan ƙananan da akwai wannan dabbar ta gida, zomo shima ina kiwon sa zomo. Akwai kuma wani ɓera shima ana ce mai ɓeran Masar. Shima duk ina kiwatawa, ina kiwata.

Ina kallon taurari da daddare. Ina kallon taurari da daddare bari ma lokacin da nake ji na, lokacin da nake ji na bana cikin wani yanayi mai daɗi haka. So nakan fito in zauna na kalle su akwai wasu guda uku da nake kallonsa a jere kullum zan zauna na kalle su, na kalle su. Kallonsu yana sa ni ɗan jin nishaɗi haka sannan akwai wasu ma guda uku kuma daga gefe tauraransu ma nakan kalle su. Haka na zauna. In ta girin haka, zane haka in kamo wancan tauraron na haɗa da wannan, sai in gaya bani, sai in gaya bani kusurwa guda uku ko kuma in gaya bani kusurwa guda huɗu ko kusurwa guda biyar ko kusurwa guda shida. Haka nake. To in nayi haka nakan ɗan ji wani daɗi a raina haka. Nakan ɗan ji daɗi a raina haka, sai in ji damuwar da nake yi ta ɗan ragu. Na ɗan samu ɗan farin ciki kaɗan haka shine. Ma ina kallon taurari da daddare hakan na sa ni farin ciki kuma yakan ɗan sa ni nishaɗi.

Wane shago kake fin zuwa? An shagon da na fi zuwa shine shagon Provision sabida kullum shine shagon da ake ajiye ƙananan kaya kan amfanin gida. Sabida kullum sai nayi amfani da su irin su komo haka, siklin, su sabulun wanka, sabulun wanki, su biskit, su ga madara, Lipton da sauransu duka sabida ko da yaushe kullum ina amfani da su. To na fi zuwa wannan shagon, na fi zuwa wannan shagon kuma irin su lemu haka dan ina son dan samu ɗan wani aba haka a bakina. In ji daɗin bakina nakan je in siya lemu haka, chocolate, su biskit haka, su sweet haka mai daɗi haka da sauransu duk ina zuwa in je in siya. Kuma irin su amfanin da zan sani haka a cikin abinci su magi, su gishiri, su butter, su yeast da sauransu duk ina zuwa in je na siyo. To inga wannan shagon shi na fi zuwa sabida komai da komai na amfanin gida suna da shi. To ina zuwa, ina yawan zuwa in je na siya.

Ina son buɗe taga a ɗaki wani lokacin, wani lokacin kuma bana son buɗewa. Kama irin yanzu lokacin sanyi haka da ƙura, nakan rufe taga a ɗaki saboda bana son ƙura ta shigo. Kuma sannan shi ma sanyi bana son sanyi ya shigo saboda yanayin da ake ciki. Kuma akwai lokacin da bana son buɗewa saboda zafi ko kuma ina bukatan haske haka to sai na buɗe. Na bar shi a buɗe haka haske ya shigo ko kuma iska ta shigo aringa samu fice da shige na iska. Amma in aka rufe ko windon taga, taga ta ɗaki ba iska, iska baya shigowa ɗakin bazai zaunu ba. Zai zama na cewa yana da zafi, yana da ba wadataccen iska da za a shaƙa. Kuma lokacin sanyi kuma irin haka zai kasance ɗakin da ƙura yana yin ƙura haka idan an buɗe. Kuma sannan sanyi zai dami mutum. Ma nakan, ina son buɗewa wani lokacin saboda samin iska, samin iska sosai.

Eh, ina tafiya da sauri. Ina tafiya da sauri bari wajen da za ni ma na makara to dole na yi sauri. Dole na yi sauri na ga cewa na je wajen na akan lokaci sabida makaran da na yi dole na yi sauri. Ina sauri idan ina tafiya ma'ana lokacin ba na sauri nakan tafi a hankali idan na san cewa ban makara ba na tafi a hankali har in je inda za ni. Amma ina yin sauri sosai kuma mafiya aka sadi dai tafiyar ma dai da nake ina yin sauri sabida ni mutum ne wanda baya, baya, baya yin abu akan lokaci sosai. Sai lokaci ya zo ƙaf daka tukunna yake yi. So ina son shi ma hakan dina dina sabida babu bane ba mai kyau sabida wajen saurin nan ma zai ringa janyo matsala. Ko wani karin magana da ake cewa "sauri ya gaji nawa", garin sauri sai mutum ya je wani abun da zai zo kuma ya tsai da shi. Wannan saurin kuma ya zo bai mai amfani ba. To shiyasa wani sa'in aka fi so mutum ya ringa tafiya a daidai a hankali kuma ya ringa yin kome abinsa akan tsari akan lokaci. Amma ina tafiya da sauri.

Sau nawa kake wanke tufafi? Sau nawa nake wanke tufafi a rana, ko kuwa a wata, ko kuwa a sati ko kuwa a shekara? Hmm in wanke tufafi na nake yi tufafi da kasa zai yi datti to bana wanke shi a lokacin sai na tara, na tara nake wanke wa duk sati. Duk sati haka ko sati biyu idan na tara su sun yi yawa sai na ɗauka sai na wanke. To kinga a sati za a ce ina wanke wa sau ɗaya. A wata sati huɗu ina wanke wa sau huɗu. Hmm a shekara ne ga sati huɗun nan su goma sha biyu. Sha biyu sau sau sau aah sau huɗu. Sha biyu so huɗu. Sha biyu sau biyu kin ga ashirin da huɗu ya kama arba'in da takwas kenan. A shekara ina wanke wa sau arba'in da takwas. A shekara, a shekara kenan.

So nawa kake tsarkake gidanku? Na fahimci ta tambayan su nawa nake tsaftace gidanmu. Mutum, zinɗa ina ta bayani yadda nake tsaftace gidanmu. Gidanmu yanzu lokacin sanyi ne, kura ta yi yawa kuma sannan ga aiki da ake yi a unguwarmu. So dole sai ya kasance muna tsarkake gidan nan sosai da sosai a kullum. Kaman ra'a ce an tsaftace shi kaman su huɗu haka zuwa biyar. A yi ta safe, a yi gabannin rana ta fara fitowa, a yi da ranan sannan kuma a yi gabannin magariba sannan kuma a yi da magariba. Ba haka ba za a samu, ba za a samu wani wadataccen natsuwa ba ko kuma wani wadataccen tsafta da zai zama da cewa an gudanar da wasu ayyukan cikin gida, cikin natsuwa da kyau da walwala. Su dole sai ana tsarkakewa da yawa. Dole sai an tsarkake shi sosai da sosai kaman su biyar haka a rana ana tsarkakewa sannan kuma duk sati ana tsarkake shi. Shi ma ana yin general check, a-a-ana, ana, ana mai gabaki ɗin ke nan. Ana fito da kaya duk wani lungu da sako, a tsarkake shi sannan sai a mai da kayan su. Kansu suma kayan ana tsarkake su duk sati sannan duk shekara shi ma ana tsarkake shi, a tsarkake gabaki ɗaya. Shi ma haka in ya kama ma a canza mai fenti da sauransu, a canza mai kala, kalake nan. Su ana tsarkake shi gaskiya akai akai. Ana tsarkake shi akai akai sabida mu samu damanin abubuwa cikin walwala ba tare da wani cuta ba haka ko mun kamu da wata cuta ba.

Kana amfani da kunnen waya? Ina amfani da kunnen waya. Ina amfani da kunnen waya. Nakan sa in yi kira, nakan sa na ji karatu ko kuma na ji wani magana da aka yi mini in a WhatsApp ne haka, nakan sa na ji sannan kuma nakan sa na ji waƙa wani sa'in. So ina amfani da kunnen waya saboda yana da matukar muhimmanci a gare ni kuma yana sauƙaƙa mun abubuwa da ayyuka sosai. Kuma da yawan fito da waya saboda shi ma kamar tsaro ne. Idan an kira ka an ka fita haka ko kana wani wajen da ba za ka iya ɗaga wayan ba sai ka ɗaga ta kunnen waya. To ai, kunnen waya yana da matuƙar amfani. Ina amfani da shi sosai da sosai. Sabida haka ba zai rage wani mizanci, zai ƙara ma wani tsaro sosai da sosai. Ba kaɗan ba, kunnen waya yana da matuƙar muhimmanci kuma ina ba ku shawara ku ringa amfani da kunnen waya saboda kamar wani mataki ne na tsaro. Kuma an yi shi a sauƙaƙe, zaka sa a kunne, ka ji waya, ka yi waya, ka ji karatu, ka ji waƙa, ka ji dukkan wasu abubuwan da-- wasu maganganu da aka yi ma ta waya duk za ka iya ji in dai kana amfani da wannan kunnen waya. Yana da matuƙar amfani.

Kana kallon inuwarka? Mm ina kallon inuwata mana. Da ina tafiya zan kalli inuwana haka. Inda rana, rana ta fito haka sosai inuwata ta haska, nakan kalli inuwana ma. Nakan yi wasama da inuwar tawa. Na yi tsalle, in ga ta biyoni can. Na ƙara yin tsalle na koma in ga ta ƙara biyoni. To ina, ina kallon inuwana idan ina tafiya. Ko kuma da daddare haka, idan cikin dare ne nazo wucewa cikin haske, inuwar ina, ina kallonta. Kuma wani sa'in idan na kalle ta sai inji kaman ta bani tsoro haka. To ina kallon inuwar tawa. Ina kallon inuwana idan ina tafiya.

So nawa kuke yin taro a mako? Mm, ya danganta da yanayin irin aikin da kake yi. Inda taro ne, taro kuma a mako, mm kuma ya, ya, ya danganta da irin yanayin aikin da kake yi. Inda idan kuna yin aiki ne sosai to, sai ta yieu ku rinƙa yin taro kamar so ɗaya ko haka ko so biyu haka ko so uku ko kuma wasu ma su, su, su, su, su wannan mako ko da yaushe kullum taro suke. Kullum cikin taro suke sabida yanayin aikinsu. Sabida idan ba sa wannan taron, abubuwa ba za su tafi musu daidai ba. Aikinsu ba zai tafi daidai ba. Kaga kamanni, ni dai yanayin taron da muke yi ba kullum ba ne ba. A kan yi taro so uku a mako sabida yanayin aikin mu ke nan. To kaman taro so uku haka muke yi a mako, zamu zauna mu tattauna al'amura, abubuwan da suke faruwa a kamfani, abubuwan da ya shiga da abubuwan da ya fita. A ranan ko kuma a kwana biyu tunda kaman mun raba mako ne gida uku. Duk kwana uku a, a, a mako so uku muke yi. To kaman mun raba shi kwana uku to duk kwana biyu haka zamuyi taro so ɗaya. Ɗayan kwanan kuma tunda mako so kwana bu, kwana bakwai ne a cikinsa, ɗayan kwanan kuma sai a je hutu. To haka ake yi.

Yaushe nake farkawa kullum idan ina bacci? To, idan ina bacci irin haka da daddare ina farkawa cikin dare haka wajajen ƙarfe biyu haka ko uku haka ko huɗu ina farkawa. Sannan kuma idan zan tashi da safe haka, uh, ina tashi kamar haka da asuba in na tashi na yi sallah, ƙarfe wajen biyar kenan. To bayan nan zan koma inda nayi bacci haka zuwa idan zan fita inda akwai makaranta, zan tashi wajen bakwai haka. Idan babu kuma ina farkawa ina tashi wajen, wajen, wajen, wajen takwas ma, wani sa'in tara, wani sa'in goma. So daidai wannan lokacin nakan, nake farkawa kullum. Amma mafiya akasari a kullum in nafi farkawa wajen tara haka, tashi daga bacci.

Kana duba daftarin kuɗi? Hm, ina dubawa mana. Idan zan tura kuɗi, ai dole na duba ko in ga nawa nake da shi, nawa ne a ciki, nawa zan tura. Ina dubawa, ina dubawa kullum idan zan tura kuɗi sabida ina amfani da shi kullum, to nakan duba. Kuma idan ina tarawa, ai dole zan duba in ga nawa na tara, nawa ya shiga a sati ko kuwa a wata ko kuwa a shekara, nawa na iya tarawa. To ina dubawa, ina duba daftarin kuɗi. Ai dole, dole a duba daftarin kuɗi. In Ma ba a duba daftarin kuɗi ba, to me za a yi kenan? Saboda da kuɗi ake rayuwa. To kuma in ba a duba daftarin shi ba, ta ya za a yi rayuwa kenan? Ai dole a duba daftarin kuɗi. Saboda haka ina duba daftarin kuɗina kullum, kullum in ga nawa ne ya shigo, nawa ne ya fita, nawa na yi amfani da shi a rana, nawa na yi amfani da shi a sati, nawa nake amfani da shi a shekara. Kuma sanan nawa nake bukata na yi amfani da su nan gaba. Ina dubawa.

Me nake ci a wajen aiki? Abin da nake ci ma na abinci amma abinci ba irin na kasuwa ba. Bana cin abincin kasuwa. Ina ci, na fi son, na ci abincin kasuwa irin shinkafa haka da sauransu wanda ake dafawa. Na fi son abin da ake soyawa. Abin da ma, abin da ake soyawa na fi son irin su awara haka. To ina cin awara sosai da sosai a wajen aiki. Ni ita nake ci yau, inci gobe, inci kullum. In dai zan je wajen aiki to ita zan samu na ci. Indai na same ta na ci to, Alhamdulillah ba sai na haɗa da komai ba. In samu inci, sannan kuma na haɗa da lemu. Wani sa'in kuma kunun tsamiya. In an samu ke, nan kuma ba a samu kunun tsamiya ba, kanin zan yi hakuri na haɗa da lemu amma na fi so in samu, in samu awara da kunun tsamiya, haba hm, ai lamarin na akwai shiga, akwai shiga. Akwai wata mata da ake ce mata kwari, ita take sayar da abin da nake ci a wajen aiki, awara kenan. Nan ta kwari. To indai na je wajen ta komai ina samu. Komai zan samu. Komai ta iya. Awarar ne ma ta iya, kunun tsamiyan ne ma ta iya. To in ga ai na, ni na samu, na samu wajen zuwa. To dole wajen ta nake zuwa in sami abun da nake ci a wajen aiki a wajen ta. Ma daman tana kawo mana wajen aikin. To, no ba wani damuwa da zan wannan, da zan wani wannan in je, zan je nema saboda a nan gaban wajen aikinmu take. Nan za ta zauna ta soya, kunun kuma za ta zo da shi daga gida, kunun tsamiya kenan. Ai ina cin awara sosai, shine abinci na a wajen aiki. Shine abin da na fi so kuma nake ci kullum. In ci yau, in ci gobe, in ci jibi in dai ina a wajen aiki. A wani sa'in ma a gida ma shi ma ina ci saboda abun, abun da na fi so ke nan a rayuwa na ma gabaki ɗaya ba ma wai cin abinci a wajen aiki ba. To ina son shi sosai da sosai. Ina son wannan awaran. Ana yin shi da waken soya ne, shi kuma kunun tsamiya ana yin shi da gero ne. Ya ji tsamiya, ya ji siga. Ta kuma awara ta sami yajin tafarnuwa, hm, ta sami yajin tafarnuwa, jikayen miya, sa kabaji. To, har ƴan wajen aikin mu ma su ke mun magana, wai kai baka da abun da kake ci ne kullum sai wannan abun? Na ce a, ai ku ba za ku gane ba ne baku san sirrin da ke bayan wannan abun ba. Baku san sirrin da ke bayan, bayan wannan haɗin nan wanda nake yi ba, awara da kunun tsamiya da kabeji. Amma zan so wata rana ku gwada, ku gwada ku ji abun da nake ji. Ko tun da ɗaya daga cikinsu ya gwada, shi ma ya gudu. Ya daina cin abun da yake ci a wajen aiki. Ya dawo cin irin haɗin da nake yi. A, suka gani cewa to na janye mutum ɗaya. Na ce kuma a hankali, a hankali duk zan janyo ku. To a haka, a haka, a haka a kullum wannan na gwada wa, ya ci, ya ji daɗi, ya ce a shi ma ya samu abinci. Kuma ga sauƙi fa, awaran nan za ka sayi ta ɗaya, ta ɗari uku, kunun ka na ɗari biyu. Ka kashe ɗari biyar a wajen aiki. To ai, da sauƙi ko? Kuma za ka ci za ka ƙoshi. Ba wai ba za ka ƙoshi ba. Za ka ci awaran nan, masannin za ka sha kunun nan kuma za ka ji ka gyan gyan gyan. Wai ta awara tana da ƙara lafiya, tana da ƙara jini. Sanin shi ma kunun tsamiyan shi ma yana, yana da nashi alfana. Yana da nashi alfana a jikin ɗan adam. To abun da ni dai na fi ci ke nan, abun da na fi ci a wajen aiki. In ci yau, na ci gobe, na ci jibi indai ina wajen aiki. Bani da wani abinci sai wannan abincin da nake ci kenan, awara da kunun tsamiya. Harshe hana koya wa wajen masu sauron ragowan abokanen aikin na. Su ma sun koma suna cin irin haɗin da nake ci. Shine kawai nake ci, awara da kunun tsamiya su nafi so a wajen aiki.

Ana iya ɗinka tufafi. Ina iya ɗincka tufafi. Ina iya ɗinka tufafi. Nawa wanda nake sawa zan ɗinka shi saboda na iya ɗinki kuma na iya ɗinki sosai da sosai. Ina ɗinka nawa kuma sannan ina ɗinka ma wasu saboda ma kusan sana'a na tsohuwar sana'a ta ce da na yi a baya. Ɗinki ba, akan iya ɗinka tufafi, in ɗinka wa nawa, in ɗinka wa jama'a, customers na, sannan ma na kan ɗinka wa iyaye na suma da ƙannena. Kuma duk ina ɗinka musu. Ina iya ɗinka tufafi. Ban manta ba lokacin da na fara ɗinki, ina ga ina da shekara Lokacin da na fara zuwa koyan ɗinki, ina ga ina da shekara goma a duniya. Aka kai ni na fara koyan ɗinki haka. Da na je aka fara ba ni ta zuge in ɗinka. Da farko ba, za a cire min da yake keken namu taka taka ne. Taka taka muke ce mai. Za a cire igiya da yake wanawa tsakanin inji, tsakanin injinan keken. Za a cire sai a ce ka hau abin takawa ka ringa takawa ka fara iya koyon taku tukunna Dakaɗan dakaɗan ba wannan igiyar sosai. A so a sama wannan igiyar wadda take tsakanin injinan na jikin keken ke nan. Sai ka fara takawa ka fara koyon taku da shi wannan igiyan. Idan ka fara, idan ka gama wannan sannan kuma sai a zo sai a fara sama allura. Dubi wannan takun da za ka yi ba allura a jiki saboda duk ka je ka ta, ka wanna in hannun ka, ka datse hannun ka ko kuma ka karya allura. To sai a sama allura sai ka iya taku da ita. Bayan nan sai a fara sama ka ringa sa ƙyalle kana takawa haka kana kamar ɗinki a kansa. To bayan nan sai kuma a sama a haɗa ma da zare. To sai a fara siita ma hannu yace za ka ringa yin ɗinki da zare. Kuma in ka yi kalmasa yace zai tafi daidai da zare. Koya ma kalmasa, ka yi ta kalmasa ka yi tayi. Shi ma wannan yana ɗaukan lokaci kafin ka gama koya. To bayan nan sai kuma a zo a fara baka ta zuge ka fara ɗinka ta zuge. To shi ma yana ɗaukan dogon lokaci. To daga nan daga nan ne za a tafi sa botar ka iya sa botar a riga. Botir yake nan ka iya sa ɗantas ɗannan haka a jikin riga. To bayan nan shi ma in ka iya sa ɗantas a jikin riga, daman guga an koya ma shi yace za ka yi guga. An koya ma yace za ka yi guga. To bayan nan shi ma sai kuma a zo a fara yanka ma wando kana bi kana ɗinkawa. Za a nuna ma yace za ka kai ɗinki shi ma sai ka ɗinka haka. A hankali, a hankali, a hankali ka fara ɗinka wando mara aljihu ka koma ɗinka wando mai aljihu. Bayan ka gama ɗinka wando mai aljihu, ka iya koya duka haka sai a koya ma ɗinka wando wanda ake sa mai roba haka. To bayan nan sai a koya ma ɗinka wando wanda ake sa mai gidan belt. To haka. To tafi tafi duka bayan ka gama wannan sai kuma a zo ɗinkin riga. Shi ma ɗinkin riga za a fara koya ma yacce za ka yi ka fara haɗa riga mara shige. Idan aka koya ma yace za ka fara haɗa riga mara shige da mara kwala sannan bayan in ka iya sai a fara haɗawa. Sai ka fara mai, mai kwala yake nan. Bayan mai kwala sai ka koma mai shige. To a haka, a haka, a haka za a nuna ma yace za ka yi har ya zama na shigo kai ma ka iya ɗinki sosai. Ka iya ɗinkawa kanka kuma sannan ka iya ɗinka wa kostoma. To haka na iya ɗinki kuma haka na ke wa kaina ɗinki. Na ke yi ma wasu ɗinki. Na ke yi wa kostomas ni na ɗinki kuma aga ɗinki yayi kyau ya fito da kyau a jikin mutum. To ina iya ɗinka wa kaina tufafi ba ma ni ba. Hau wani ma ina iya ɗinka mai. Muna ɗinka a biya ni kuɗina. To haka nake yi. Ina ɗinka tufafi sosai ma kuwa da yawa da yawa. Hakon gila ma ana ba ni. A'a ba ni kwangila na makaranta a kawo mun kayan yara na makaranta haka in ɗinka musu. Bayan nan shi ma haka in akwai wani biki haka da za a yi shi ma akan ba ni in ɗinka. To ba ma nawa ba. Hanna kwangila ma ina yi banda na kasuwa. Kwai na kwangila haka idan gwamnati shi ma za ta fito da kwangila da ɗinki haka ta kan ba ni na samu in ɗinka. Ma in ɗinka yayi kyau kuma a yaba mun. Bayan an yaba mun kuma a bani kuɗina. To ina yin ɗinki kuma ina ɗinka wa kaina.

Ya kuke sadarwa a wajen aiki? Hmm, yacce muke sadarwa a wajen aiki. Mukan yi shi ta cikin na'ura waya, ta saƙon na'urar waya, sannan mukan yi shi ta saƙo, ta yanar gizo-gizo kenan. Duk muna yi yacce muke sadarwa kenan a wajen aikin. Sannan kuma akwai rubutacciyar wasika, shi ma muna yi. Akwai wayar talho, shi ma muna yi da nan kuma. Sannan akwai kuma saƙon kai da kai wanda mutum zai tashi ya je ya samu mutum, ya ba shi bayani ya ce, "Gashi gashi, ina da saƙon da aka bani aka ce na zo na ba ka baki da baki. Gashi gashi, an ce ka yi kaza, ka yi kaza ko ko ka bar kaza ka bar kaza." Shi ma duk ana yi. Ko kuma ka zo inji maigida, maigida yana kiranka. Ko kuma maigida ya ce ka ɗauki wa'innan kayan nan ka kai su waje gurin. Duk hanyoyi ne da muke bi muke isar da saƙo wa junanmu. Ko kuma in wani abin ya faru, shi ma akwai wani, akwai wani, akwai wani manhaja ko kuma feji na mu na yanar gizo-gizo da kowa da kowa yana, a, yana a ciki. Wanda idan muka ba kwa wajen aiki ko kuma in ba kwa tare, kowa dai yana cikin wannan fejin. Idan aka saka saƙo, guda ɗaya kowa zai gani. To muna da shi, muna da shi wata manhaja da ake kira da ita WhatsApp. To muna da wannan haɗakar, haɗakar fejin da kowa da kowa na wajen aikin mu yana ciki. Haka ma idan maigida, maigidan mu na wajen aiki kenan idan zai saka saƙo ko kuma yana son ya yi wani ƙarin bayani ko kuma idan za mu yi wani muhimmin taro, mukan yi shi ta ciki, ta cikin wannan manhaja. To ta nan mukan iya isar da saƙon da idan ma ba, ba idan ma, idan ma mutum ma ba, ba shi da, ba shi da, ba shi da halin da zai, eh, zai iske taron ko kuma zai zo wajen aiki ko kuma yana can wani uzirin na shi can na daban wanda za'a, inda ya kamata ce yana wajen aka saki saƙon. To da an saka a nan, to in sha Allah zai samu shi ma ya ji ko kuma ya gani. Kuma sannan ya yi amfani da abun da ake so a isar mai kenan ko kuma a isar mana gaba ɗaya. To ta haka muke yaɗa saƙo ko kuma ta haka muke sadarwa, muke yaɗa sa, muke, muke sadarwa a wajen aikin. Muke yaɗa sadarwa, muke yaɗa saƙonni a tsakanin mu.

Umm, ba mu da WiFi a gida amma maƙotanmu suna da WiFi. Suna da WiFi don yanzu haka ma a can wajen na zauna ina yin wannan aikin naku. Da shi nake amfani WiFi ko kuma idan zan ɗauko wani kallo haka ko wani fim da nake son kalla shi ma na kan ɗauko shi ta nan. Ina amfani da WiFi amma na gidanmu basa, basa da WiFi. Gidanmu ba mu da WiFi amma dai muna nan muna shirye shirye za mu samu mu saka saboda yana da matuƙar amfani WiFi nan. Da ka siya data mai yawan gaske ko ku wacce ba ta ƙarewa, kowa zai zo ya amfana. Kowa zai zo ya yi amfani da shi kuma za ka samu gada. Shi ne, to za muyi ƙoƙari mu ma mu saka WiFi nan amma ba mu da WiFi a gida sai dai maƙota. Maƙotanmu suna da WiFi kuma can muke zuwa mu ma mu samu intanet da muke yin magana yanzu. Amma mu ma za mu sa WiFi a gidanmu.

Wane irin takalma ka ke finso? Takalma da na fi so, na fi son takalma marasa nauyi. Na fi son takalma marasa nauyi ba masu nauyi ba. Wanda idan na sa zan ji daɗin tafiya da su ba tare da wani na takura ba sosai. To na fi son takalma marasa nauyi. Da akwai wani lokaci da aka yi min takalmi mai nauyi, irin slippers ne. Haka na ba da nace a haɗa ma. Sai kasa sawa na yi, sai siyar da shi na yi. Don kuma da, da ba zan, ba zan yana da nisa ba daga inda na saya ba, da mayarwa zan yi. To kawai sai siyar da shi ne. Eh, na yi fyaɗuwa.

Wacce hannu nake amfa-- wacce hannu nake amfani, kake amfani da ita? Hannuna da nake amfani da shi, hannun da nake amfani da shi hannuwana ne guda biyu. Ina amfani da hannuwana guda biyu wajen yin aiki. Idan zan yi aiki, duka da hannuwan guda biyu nake amfani na yi aiki. Idan zan yi wanki, haka duka da hannuwa guda biyu nake amfani na yi. Idan zan ɗauki kaya, haka amfani da hannuwa guda biyu na yi. Idan zan yi shara, naka amfani da hannun dama na, na yi amfani da shi wajen yin shara kenan. Idan zan ci abinci, naka yi amfani da hannun dama wajen cin abinci. Idan za mu gaisa ko kuma zan ba da wani abu ga wani babba, zan bashi da hannun dama na ne ba da hannun hagu ba. To, mafiya akasari na fi amfani da hannun dama. Amma duka aikin da zan yi da hannayena guda biyu nake yi. Sabida su Allah ya ba ni, kuma dasu nake amfani. Kuma dasu ke taimaka min wajen yin aikace-aikacena. Haka idan zan yi amfani da hannuna wajen ɗaukan wani abu mai cutarwa, nakan yi amfani da hannun hagu na. Shi ma idan na gama na wanke. Saboda hannun hagu bana cin abinci da shi. Da hannun dama nake cin abinci da shi. To shi ya sa bazan ɗauki abun da zai cutar da ni ba ko kuma ya sanya min wani cuta ko wani ciyo a jikina in ɗauke shi da hannun dama ba. Sai dai in ɗauke shi da hannun hagu. Kuma shi ma idan na ɗauka, zan sa hannayen guda biyu da hannun dama in sa omo ko kuma wani sabulu wanda zai fitar da wannan najasan da na kama ko kuma wannan dattin ko kuma wannan abu mai cutarwa da na kama. Da hannun hagu na wanke ko kuma na sa soso haka na dirje hannun ko kuma in sa wani abun da zai kashe wannan kwayoyin cutar da na ɗauka da hannun hagu. To, mafiya akasari dai na fi amfani da hannun dama na. Saboda shine nake aiki kuma da shine na fi jin daɗin aiki sosai. Da hannun dama na da shi nake aiki sosai.

Wane gidan abinci ne na fi so? Gidan abincin da na fi so, gidan abincin da zu ammun wannan tambayar, gidan abincin da idan na je zan samu duk wani abin da nake so. Gidan abincin da idan na je zan, zan, zan samu awara, zan samu tuwo, zan samu dukkan wani abu da nake so to can zan je. To mafiya ma akasari idan zan samu awara, na fi son gidan abincin da idan na je zan samu awara sabida ina son awara. Ina son awara a rayuwata to duk gidan da zan je, duk gidan abincin da zan je in samu awara to can nake zuwa. Kuma abincin mu irin abinci na gida haka, irin su ɗan wake, tuwon masara, tuwon dawa, tuwon alkama, tuwon gero duka da su waina, wainar fulawa, wainar shinkafa, wainar gero duk idan zan same su can nake zuwa. To bayanan kuma akwai su irin su fankasu su alkubus, su alale haka, su shinkafa da wake haka, shinkafa jollof haka, ɗan wake haka duk idan zan same su can zan je. Idan zan samu irin su burabusko haka, burabuskon masara, burabuskon wannan acca, burabuskon gero idan zan same su duk zan ce. Duk wa'inan sune abincin mu na gargajiya na gida na ƙasar Hausa kenan wainnan ba. To gidan abincin da na fi so kenan in je in ga cewar ana yin wannan abincin namu na gida na gargajiya na Hausawa to ina so. Ina son gidan abincin nan sosai da sosai. Amma in baku manta ba na ce na fi son gidan abincin ma da zan je in ga ana, ana yin awara haka, ana yin awara da su dankali haka ko kuma soyayyen doya haka ana yin su. To ina son abinci ni soyye. Ma ba ma na son ma idan na fita in ci nomal abinci haka da ake yi. To na fi son abinci soyayye. Idan zan samu ma dankali haka ko kuma awara awaran dema de haka ko kuma doya, soyayyar doya to shi ma ina so sosai.